Nawa takalma nake da su? Ina da takalmi da dama, musamman na aiki kafin cewa ta mai aikin kaki a hukumar runduna da kiyaye hadura ta ƙasa ta Najeriya. Sannan ina da takalmi wanda nake fita da shi gurin biki ko sallah idan anyi da samu. Sannan kuma ina da takalmi wanda nake zuwa da shi gurin shaƙatawa da kuma wurin motsa jiki da safe ko kuma da yamma.

Yawanci ina cajin wayata da daddare kafin in kwanta barci. Wannan yana sa ni in iya amfani da waya a gida ko kuma a ofis.

Wani launi bangoginmu suke? Bangoginmu suna da launin shuɗi da kuma ratsin fari a ciki. Wannan alama ce ta nuna cewa ɗan ƙasa mutum yake mai kishin ƙasarshi ta Najeriya. Kasancewar tutar Najeriya kore ce da kuma fari, so wannan yana taimaka mana domin mu nuna cewa mu masu kishin ƙasa ne kuma yana sa ado, yana saƙawa a gida kuma yana da sauƙin kwatance. Ko da wani baƙo zai zo, idan aka mashi bayani cewa bango mai tsanwa da fari, nanne gidan, to kai tsaye, zai zo ya kawo kanshi, ba tare da wata damuwa ba. Wannan shine, babban dalili kuwa, ya kamata ace launi ya kasance mai sauƙi ta yanda za'a iya amfani da shi a gano bango ba tare da wata damuwa ba.

Wane abinci yake sa naji daɗi? Abincin da yake sa naji daɗi shine abincin da aka yi shi cikin natsuwa da tsari da kuma ladabi. Abinci ne wanda ya ƙunshi kayayyaki na zamani da kuma kayan girki na gargajiya wanda za'a yi shi da yamma bayan an taso aiki, a kuma zauna a kan teburi tare da iyali mutanen gida gabaɗaya a ci shi. Sannan ana ba da labari na ayyuka da suka faru a yau, sannan a tattauna tarihi da kuma matsalolin gida tare da iyali. So irin wannan abinci shi yake sani jin daɗi kuma shi nake kauna, musamman idan shinkafa ne da wake da kuma miya ga kuma nama a ciki ko kuma tuwon shinkafa da miyan taushe ko kuma shinkafa da fadika da tumaturi da tattasai da albasa da attaruhu da citta da kanamfari da kuma tafarnuwa duka a cikin abincin.

Ina da katin kasuwanci? Eh, ina da katin kasuwanci. Ɗauka katin kasuwanci wata alama ce da ke nuna cewa mutum jarumi ne mai ilimi da hikima da kuma sanin abin da ya kamata yayi. Ina amfani da katin kasuwanci a shaguna na yanar gizo idan ina son in sayi kayayyaki ko kuma wani lokaci idan na shiga kasuwa wurin siyan kayan abinci kamar shinkafa, tumatur, mangyaɗa, manja da sauran kayan girki. Haka kuma katin kasuwanci ina amfani da shi domin nuna jajirtacce nake a tsaye nake akan iyalina. Sannan kuma yana taimakawa wurin sanin ina kuɗina ya tafi, me na saye da shi saboda ana bani rasiti a duk lokacin da nayi amfani da wannan katin na kasuwanci. Toh kuma lokaci ina yin tsari kafin in fita, zan ɗauka takarda da biro in rubuta abubuwan da nake son in saya a kasuwa tare da katin kasuwancina don gudun kada in yi ɓarna, in wuce wuri in kashe kuɗin da ban yi tsammani ba. Shi yasa nake zauna ina lissafawa Gaba ɗaya katin kasuwanci yana buƙatar natsuwa, ilimi, hikima da kuma sanin ya kamata kafin a yi amfani da shi.

Eh ina fakicin tufafi musamman a cikin karshen mako lokacin da nake yin wanki in kuma ya guga kamar ranar Asabar ko kuma ranar Lahadi. Su na yana yi fakicin ɗinsu ta yadda ya kamata a kan tsari da ilimi da kuma natsuwa don gudun kada mutum ya aikata abubuwan da ba daidai ba. Saboda fakicin tufafi yana buƙatar ilimi, jajircewa da kuma hangen nesa da sanin ya kamata.

Yaushe nake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa sau ɗaya ko kuma sau biyu a mako. Amma mafi yawancin lokuta ina zuwa a ƙarshen mako ne, ranar Asabar ko kuma ranar Lahadi. Ina zan sayo kayayyakin masarufi, abin da ya shafi kayan abinci, kayan shayi da kuma kayan ciye-ciye da kuma tanda-tanda da lashe-lashe kamar nama, kifi, kayan girki irin su tafarnuwa. Nakan siyo abin da ya shafi albasa, tumaturi, tarugu da tattasai. Haka kuma ina sayan kayayyakin tsaftace gida kamar omo, sabulu da makwashin shara da tsintsiya da kuma makilin da burushi domin tsaftace gida da turare. Wani lokaci kuma har da turaren wuta bayan turaren ƙamshi na kwalba. Duka wa'inan ina yin su a sau ɗaya a sati, wani lokaci kuma sau biyu. Ya danganta daga yanayin da na samu kaina, kayan ya ƙare ko kuma bai ƙare ba. Gaba ɗaya dai zuwa kasuwa yana buƙatar tsari, ilimi da kuma hikima kafin a shiga don gujin a kashewa kuɗin da ba a yi niyyar kashe shi ba.

Eh ina son kallon wata da daddare musamman lokacin da wata ya cika irin sha biyu, sha uku, sha huɗu ko sha biyar ga wata. Wannan yana tuna man ni'imar Allah da kuma kasancewa cewa abu ɗaya ne a sama amma kuma ya haske duniya. Kallon wata yana sani in samu natsuwa musamman lokacin da nake cikin damuwa da daddare ko kuma idan ina son in tuna wa 'yan su ababe wayanda na manta su kuma na yi aiki da su da daddare ko kuma da safe. To kasancewar idan na tsaya nayi tunani na ɗaga kai na sama na kalla to ina tunanin wa 'yan su abu ba sai haka na zo na samu sauƙi kuma na fahimta. Gaba ɗaya kallon wata yana ƙara min tsaron Allah, natsuwa, jin daɗi, nishaɗi da kuma annashawa ba tare da wata damuwa ba.

Sau nawa nake karɓar kira a aiki? Ina karɓar kira a aiki adadi da dama. Saboda kasancewa aiki, aiki na, aiki ne wanda ya shafi rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu. So mafi yawancin lokuta ina karɓa kira na gaggawa a cikin dare ko kuma da safe ko kuma da yamma. Su ya danganta daga yanayin da na samu kaina na aiki. Musamman idan aka ce an samu hatsari ko kuma akwai bukatuwar a warware wasu ababe da suka zo suka yi cun koso a kan hanya musamman a cikin gari. So muna kokari a kau da ababen hawa don mutane su ji sauƙi su wuce ba tare da wata damuwa ba. Gaba ɗaya karɓar aiki a wurin aiki yana da tsari da nutsuwa. Ya danganta daga yanayin da mutum ya tsinci kan shi. Idan akwai sauƙi ko kuma wani lokaci kuma idan an samu ayyuka da yawa, so kakan samu karɓan kira kaman sau ashirin ko kuma sau talatin a rana. Wani lokaci kuma za ka samu kira sau ɗaya ne zuwa biyar a rana.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abun muhimmanci shine amana, gaskiya da kuma yarda da juna. Ya kasance mutum yana bawa abokinshi kariya lokacin da yake buƙatar taimako da kuma lokacin da yake cikin tsoro ko kuma a ce yana rufa mashi asiri lokacin da yake buƙatar asirin ya rufu. To wannan abokantaka ita ake bukata wadda take da ilimi, da natsuwa da kuma wato rikon amana a kowane lokaci. Kasancewar ana tare ana rufa ma juna asiri ba tare a da ana tona ma juna asiri ba. Idan mutum yana buƙatar taimako kuma ko na kuɗi ko na shawara ka taimake shi. Gaba ɗaya abokantaka mai tsari ita ce wadda ake da ilimi a cikinta. Akwai kuma natsuwa sannan akwai farin ciki.

Ina da sa hannu a saƙonninmu? Eh, ina da sa hannu a saƙonninmu. Kasancewar ni ma'aikaci ne a hukumar kiyaye hadurra ta ƙasa Najeriya, to saƙonninmu idan su zo akan saka hannu domin tabbatar cewa an karɓe su kamar yanda suke. Mafi yawancin saƙonnin suna zuwa a rufe ne a cikin envelope a takarda. Akan turo saƙonni daga Abuja ko kuma daga abokan aiki ko daga abokan hulɗa ko kuma daga iyali. A kowane lokaci saƙo ya zo, to muna saka masu hannu. Gaba ɗaya saka hannu a saƙo wata alama ce ta nuna cewa ka amince kuma ka yarda da saƙon da ya zo hannunka a kan cewa ya zo lafiya lau ba tare da wata damuwa ba. Ka karɓi kayan kamar yanda aka aiko da shi, in ji wanda ya aike maka da shi.

Abubuwan da na fi ji wa tsoro sune abubuwan da za su cutar da ni, lafiyata ko kuma iyalina. Kasancewa ni mutum ne mai iyali da kuma ƴaƴa da kuma ƙalubale na rayuwa da lafiya da nake fama da shi na abun da ya shafi hawan jini. So duka abubuwan da za su shafi wannan su nake jin tsoro. Haka kuma abun da zai shafi aikina, rayuwata ta inda nake samun kuɗaɗen da nake gudanar da rayuwata na al'amuran yau da gobe ko kuma yau da kullum, so shi nake ji ma tsoro. Wani tsoron kuma ba tsoro bane illa jajircewa ce da kuma ƙarfafa gwiwa akan mutum ya tashi tsaye akan abubuwan da suke tunkarar shi domin ya kasance ya san abun da yake yi na ƙoƙarin kare iyalinshi, dukiyarshi da kuma shi kan shi daga duk wani abu wanda zai iya cutar da su.

Yaya nake son dafa ƙwai? Dafa ƙwai yana buƙatar natsuwa, tsari da kuma kwanciyan hankali. Ina so in dafa ƙwai tare da gishiri dan kaɗan, sannan da ruwa mai yawa a cikin shi, sannan ina buƙatar shi ba tare da ya dafe ba har ya kai ya fashe gudun kada ruwa ya shiga ciki kuma ya ɓata shi ko kuma ya kasance bai dahuwa. So dafa ƙwai a matsayina na mutum wanda yake kuma mai damuwa da rashin lafiya na hawan jini, ina buƙatar in dafa shi cikin natsuwa da ilimi. Kasancewar ƙwai abu ne wanda yake da mahimmanci a rayuwa domin yana da vitamins kuma yana ƙara kuzari, yana ƙara lafiya a jikin ɗan adam. So ina buƙatar in dafa ƙwai ba tare da ya dafe ya lalace ba kuma ba tare da bai dahu sosai ba. Ina buƙatar shi a cikin ruwa ba tare da kuma ruwan ya yi zafi sosai ba. Idan na dafa shi sai in ciro shi, in fasa shi, in ci shi domin in samu natsuwa da kuma kwanciyar hankali wurin cin ƙwai kamar yanda ya kamata.

Wane lokaci nake wance, wanke kayayyaki? So lokacin da nake wanke kayayyaki ya danganta daga yanda na tsara. Amma mafi yawancin lokuta ina wanke kayayyaki lokacin da na gama aiki da su. Domin tsafta ita ce rayuwar ɗan adam. Idan ba tsafta to ɗan adam kuma rayuwanshi za ta kasance ba rayuwa abin ƙwarai ba. So mafi yawancin lokuta da na gama amfani da kayayyaki ina wanke shi. Lokaci kuma nakan bar shi sai bayan wayansu lokuta. Idan kayan yana buƙatar, sai an jiƙa shi da ruwa ko kuma yana buƙatar ɗaukar dogon lokaci kafin a wanke shi. Amma kayayyakin da ake wanke wa nan take idan an gama aiki da shi. So ina buƙatar ina gama aiki to lokacin kuma zan yi ƙoƙari in wanke shi. So wanke kayayyaki yana da buƙatar natsuwa, tsari, ilimi da kuma tsafta.

Eh, ina da manufa na wata-wata. Kasancewa ta mutum mai iyali kuma ma'aikacin gwamnati wanda yake aiki a hukumar rundunar kiyaye haɗurra ta ƙasa, ina amfani da shi domin in tsara abubuwan da ya kamata a ce na yi a cikin wata. Duk da yake wani lokaci bayan sati ɗaya nakan ɗauko su domin in yi bita, in duba in gani idan akwai buƙatar gyara, in gyara. Idan kuma ba buƙatar gyara, in bar shi hakanan. Manufa na na wata-wata ya haɗa da gida. A gida ina tsara yanda wane abinci zan sayi, shinkafa ne, gero, masara ko dawa ne. Sannan ina amfani da ko madara ne ko sukari ko kuma kayayyakin girki kamar manja, man gyaɗa ko kuma kayayyakin wanke-wanke kamar omo, sabulu, burushi. A wurin aiki kuma ina da manufa ta wata-wata ta yanda za a tsara aiki, yanda zai gudana ba tare da an samu wata matsala ba. Tun daga farkon yini har zuwa ƙarshen yini akwai wa'anda suke yin aiki. Cikin dare kuma akwai wa'anda suke aiki. Sai aikin gaggawa idan ya taso, to koda ba ka cikin manufa na wata-wata, za a iya kiran ka ka bada taka gudunmuwa. Gaba ɗaya, tsari na manufa na wata-wata abu ne mai kyau wanda yake buƙatar tsari, kwanciyar hankali, ilimi da kuma manufa kyakkyawa.

Eh, ina son abinci mai yaji amma ba ko da yaushe ba. Kalar abincin da na fi so mai yaji, kamar shinkafa da faduka. Ina son yaji a cikin ƙwai, ina son yaji a doya, haka a ƙosai, haka kuma a wara. Sannan kalar yajin da na fi so a cikin abinci, ba yaji wanda yake da cutarwa ba. Yaji ɗan kaɗan wanda ke ƙarawa girki ko kuma abinci ɗanɗano. Ta yanda, idan ka ci shi, za ka samu natsuwa a cikin zuciyar ka, Abincin zai ci, zai wuce cikin lafiya ba tare da, wata damuwa ba. Yaji a abinci akwai buƙatar shi amma kuma yana buƙatar a yi tsari mai kyau. A samu natsuwa da ilimi ba tare da an yi gaggawa ba. Ta yanda idan ya yi yawa zai ɓata abinci. Kasancewar yara ba sa son abinci, mai yaji. A matsayina na mai iyali mai yara ina ƙoƙari in tabbatad da cewa yajin da nake amfani da shi, baya da yaji sosai a abinci kaɗan ne, Ta yanda ɗanɗanon shi, zai fito ba tare da ta damuwa ba.

Babban nasarar da na samu a wurin aiki shine matsayina wanda yake aiki a hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa Nijeriya. Na samu nasara a gida, a gida ana ɗauka ta wani jarumi magidanci wanda yake tsaye wurin ganin cewa ya tallafa ma mutanen gidansu da kuma al'ummar garinsu wajen abubuwa da suka shafi kayan more rayuwa, abinci da kuma sutura. Sannan a wurin aiki na kasance mutum mai horaswa kuma mai ɗaukar shawara daga abokan aikin shi da kuma biyayya da doka da oda daga manya. So waɗannan sune manyan nasarorin da na samu. Haka kuma a cikin al'umma na samu nasara ta koyar da mutane dabarun tuƙi a kan hanya da kuma yadda ake tsallake hanya da kuma bin dokokin kan hanya da bin dokokin tuƙi. Haka kuma na ilmantar da jama'a akan abin da ya shafi taimakon gaggawa wanda zai iya shafar mutum a kan hanya ko da an yi hatsari. So waɗannan sune manya manyan nasarori da na samu. A taƙaice nasara a wurin aiki tana samuwa ne idan ta haɗu da ladabi, ɗa'a, tsari da kuma kasancewa jamurtacce a wurin aiki. Wannan sune nasarorin da na samu.